Sannu da aiki, wace daraja wannan gaisuwa take da ita a ganinku? Idan ina aiki kuma wani ya zo ya gai ni, ya gaida ni, ya ce sannu da aiki to wannan yakan bani kuzari, yakan bani ƙwazo in ci gaba da aikin da nake yi.

Wanne kayan marmari kike fi so? Ina son piya, akwai abin da ake kira piya, avocados piya, to wannan nake shine nake so. Ina son na ci da burodi, domin yana da daɗi. Yana nan kaman butter, to nake so wannan sosai.

Dabino da ƴaƴan itace kasuwa waɗanne kuka fi so? Gaskiya ni meson yayan itatuwa ne na son gyaɗa, ina son dabino, ina son aya, soran so dai duk kayan itatuwa ni ina son su sosai.

Ina kake ajiye makunnunku? Makulli na yana rabuwa a kashi da yawa. Ni ina da wani kashi, matana tana da wani kashi, yaran su suna da wani kashi. Domin ko wanda ya iso gida da sauri yakan buɗe ɗaki. Wannan haka yin haka ba zai sa maƙullin ba zai ɓata da wuri ba.

Wacce al'ada kuke son canzawa saboda lafiyarku yaya za ku fara al'adan cin abincin a dare, abinci da dare? To wannan bana so. Ina son canza domin wanni lokuci yakan sa mutum abincin zai iya, iya, iya, ya pasa da kyau ba, ya digest da kyau. Don haka nakan fara dahuwa abinci da sauri domin kar inci abinci da latti.

Jiki ba ƙarfe ba ne. Yaya kuke tunawa kanku wannan magana a cikin aiki? Gaskiya idan mutum yana fuskance da wani aikin da yana gani, ya ba da kansa, ya ba ma kansa rana target inda ya kamata ya gama wannan aiki. Duk kuma ma aikin baya ƙarewa to mutum yakan tunashi da kansa cewa jiki ba ƙarfe ba ne. A ko wani rana, rana ba ta guduwa. Don haka mutum yakan dakata da aiki domin ya ci gaba a wani rana daban.

Kana rubuta kashin kuɗin aiki? Ae nakan rubuta kashe kuɗin aiki domin idan na rubuta yanda nake kashe kuɗin aiki na, wannan yakan bani zarafi yanda nakanyi amfani da aiki ba tareda siya abubuwa wanda bana so wanda bai kamata ba.

Wadanne kayan gida ne ba za ku iya rayuwa ba tare da su ba? Me yasa? Ɗaya shine gado. Idan ba gado mutum zai kwanta a ƙasa. Kwance a ƙasa ba yi da kyau. Kuma firiji. Idan ma mutum ba shi da firiji, abinci da mutum ya dafa za su ruɓe. Dun haka dalilin da firiji yana da important, yana da kyau shine za a sa abu a ciki kar abin ya lalace. Kuma fanka. Idan wuri yayi zafi mutum yakan sa fanka. In ba haka ba mutum ba zai iya yi bacci ba da dare. To wannan, ni a ganina sune mafi so mafi mahimmanci agida, fiye da ko wanne to ran mutum yakan yi, yakan yi rayuwa ba tare da su ba.

Shin kun taɓa ƙaura daga wani gida ko unguwa zuwa wani? Ku faɗa gogewar. Eh, na taɓa fita daga gidan da nike zuwa wani sabon gida. Gaskiya abu ne wanda bana so. Bana so in fita daga wani gida zuwa wani domin akwai wuya. Akwai wuyan kuɗin ɗakin, akwai wuyan idan kaje sabon gidan dole ne ka wanke, kayi wanke-wanke domin ka samu ka shiga. Irin wannan yakan bama mutum wuya sosai don haka bana son parking daga wuri ɗaya zuwa daga wani wuri zuwa wani wuri.